Asabe, don Allah, ah, ina son in roƙe ki wani abu. Don Allah ki je, eh, banɗaki, za ki ga sabulu, wani sabulu da na ajiye a nan wurin. Don Allah ki ɗauki sabulun ki zo ki wanke mun kayi-kayakin nan. Eh, domin kayakin sun yi datti. Don Allah ki wanke mun shi. Ki, ki, ki, ki shanya shi a kan waya ɗin can. Eh, kin ji? Oho, na gode. Eh, Halima, don Allah ki zo. Eh, za mu je kasuwa. Za mu je kasuwa, eh. Za mu je kasuwa kaman awa ɗaya, awa ɗaya, eh, da nan. Za mu je kasuwa. Zan shiga ciki, eh, kaman na ji motar babanki ya zo. Zan shiga cikin yi wa babanki magana kuma in gaishe sa. Amma idan na fito, don Allah ki shirya ni da ke za mu je kasuwa. Za mu je mu siya kayan miya. Babu kayan miya a gida ko abun, abun kwata, eh, ci, ci da sha sha. Za mu je mu siya. Kin ji? Okay. Oh, ina Shahibu. Shahibu ka zo. Don Allah ka, ka faɗa wa direba, ka faɗa wa direba cewa yayi, ya, yayi ready. Zan, zan fita. Zan fita kaman, eh, awa ɗaya da nan. Za mu je cikin kasuwar Maitwef. So zai kai ni kasuwa, ni da As-- eh, ni da Halima za mu tafi. Idanma Asabe ta gama, ta gama da wuri, ta gama wankin da wuri sai mu tafi tare. Don Allah ki ce, ka ce masa ya fito da, ya fito da mota, ya fito da motan mu tafi tare. Kin ji ka ji? Ehen, ni zan shiga cikin in yi wa babanku magana. Okay. Ah, ah, mai gida, ina wuni. Ka dawo, ya aiki ciniki. Da, yaya kake magana da abokan cinikinka? Domin, ahn, Alhaji Auwalu ya kira ni. Ya ce mun, ya ce mun in, in yi maka magana. Maganar cewa kayakin da aka kawo masa a, a shago, cewa yana faɗa maka cewa ya si-- ka siyar masa, ka cewa ka rage masa, ka cewa ka rage masa kuɗi amma ka ce ba za ka iya ragewa ba. Shiyasa nake son in tambaye ki, tambaye ki cewa yaya kake magana da abokan ciniki? Domin, eh, Alhaji Auwal ya faɗa min cewa ka, duk kana zargi masa, ah, masifa cewa ya san, eh, a, ya san nawa ne kaya yanzu a cikin kasuwa. Ni ma na san cewa duk kaya yanzu yayi tsada. Amma maganan da za ka yi da abokan cinikinka, za ka yi musu magana da dalla dalla. Ba wai na ce abin da ka yi bai da kyau ba. Kada mai, kada ka fahimceni mai gida na. Wallahi, don Allah, don annabi mai gida kada ka fahimce ni. Abin da kawai nake son in, nake son in faɗa maka cewa idan kana magana da abokan cinikinka, ka yi musu magana dalla dalla. Duk kowa ne, wallahi duk kowa a Najeriya ɗin nan ya san cewa, duk kowa a Najeriya ɗin nan yanzu ya san cewa kaya sun yi tsada. Sun kawo kaya sun yi bala'in tsada. Yanzu ni da Ami-- eh, Alima za mu je kasuwa. Wallahi tallahi ka san cewa mai gida miliyan ɗaya ne na, na, na, na, ne, ne, ne, na shirya cewa zan je in, in, in, in, in kashe a cikin kasuwa. Amma na san cewa zan haɗa, zan haɗa kuɗi domin duk kaya sun yi tsada. Iz-- daga kayan miya ne ko, eh, shinkafa ko, eh, doya ko man gyaɗa, duk kayan sun yi tsada. Amma don Allah mai gida, idan kana magana da abokanan aikin ka, abokanan cinikinka, don Allah, don annabi ka yi musu bayani. Ka yi musu bayani cewa ai sun san cewa ba laifin ka ba ne cewa abin da ka siya, abin da za ka siyar ke nan. Idanma naira goma kake ci-ciniki akai, idanma naira goma ne cinikinka akai albarka, albarka da ka ji don Allah, don annabi ka yi gama musu magana dalla da dalla. Ka ji mai gida na, na gode.